Shawarwari shine abu mai muhimmanci a ƴanuwantaka da taimakon juna. Taimakon juna shine ammai muhimmanci ga abokantaka. Na san kai ac cikin lancia.